Ya-ya ku ke aiki tare da ƙungiya, ƙungiyar? Eh, gaskiya muna aiki tare da ƙungiya cikin haɗin kai da kuma ƙaunar juna da kuma taimakon juna da kuma tarayya, tare gaba ɗaya. Eh, gaskiya aiki a ƙungiyance yana da matuƙar amfani sosai saboda ko da a gwamnati ma kana aiki da ƙungiya ko da za ta taimake kuma zakaga tana taimakonku amma idan mutum ɗaya ne ya je ba wai kun je a ƙungiyance ba, kaga, kaga yana da naƙasu sosai idan mutum ya je shi kaɗai. Amma idan kuka je a ƙungiyance za ka ga an dube ku da idon rahma, an kalle ku da idon rahma da, da yanayi mai kyau. Gaskiya ba wai tare da ka abun nan ba. Shi dai idan dai kuna zuwa a ƙungiyance za ka ga yana da matuƙar amfani sosai. Ko da a ce wani abu ne ya faru haka, zaga ana duba ku da idon rahma ba tare da wani abu ba. Eh dai ƙungiya gaskiya yana da matuƙar amfani sosai, yana da abubuwa mai kyau sosai. Zakaga ko da a ce wani taimako kuke nema ko kuma kuna buƙatar wani abu a gwamnati ko ma a ce a garinku ne kuna buƙatar a yi muku wani abu ko hanya ko titi ko gwata ko sar da sauransu dai haka. Wani dai taimako dai haka, dankwara zakaga sun dube ku da idon rahma. Idan kuka je a ƙungiyance, za su duba su rubuta su duba abin su gani. To kaga, aiki da ƙungiyar yana da wahala, yana da matuƙar amfani sosai ba tare da wani abu ba. Amma idan a cikinku aka ce ba a ƙaunar juna ba, a soyayya ba a tausayawa juna, to kaga akwai matsaloli ke nan a tare da wannan ƙungiya. Ƙungiyar za ta ga ba za ta wani daɗewa ba, za ta wargaje wanda ya samu kanshi tunda ba wani tausayin juna a tsakani. In babu ƙaunar juna, babu soyuwar juna. Amma ita in dai kana aiki a ƙungiya ko da wani taimako ne za a taimaka ma zakaga a taimi, a taimi zaga an haɗu hannu da ƙarfe an ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. Idan kuka taru kuka haɗa ƙarfi da ƙarfe, zakaga kun taimaki junan ku kuma ga tausayi zai shiga tsakani kuma Allah ma zai taimake ku idan kun kafa ta saboda Allah. Allah yana duban abin da aka yi saboda Allah ne to sai ya taimaki mutane a kai. Kaga ita ƙungiyar idan an kafa ta saboda Allah zaka ga taimakon Allah yana shiga yana zuwa da gaggawa. Allah zai taimaki mutane, zaga mutane sun shiga taimakon Allah Subhanahu wa Ta'ala kuma suna jin daɗi, zakaga suna jin daɗi idan sun kafa ta saboda Allah. Gina ma duk abin da aka yi shi ba saboda Allah ba to baya wani daɗewa zakaga Allah ya wargaza shi. Baya wani daɗewa abun ya yi ƙwari sosai Alhamdulillah.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ta, wanan aiki na ƴan jarida amma mu a rahotance idan muna wurin aiki kana so ka yi rubuta rahoton abubuwan da suka wakana da abubuwan da suka gudana da abubuwan da suka gabata da abubuwan da suka faru yau ko anjima ko gobe to za ka rubuta sai ka kai ma maigidanka sai ya duba ya gani ka yi daidai sai a tantambaya. Ka san mutane ba wani gaskiya suke da shi ba, ba lantana ace wani zai rubuta abin da yake so ne kamar irin an sa ka ka duba cewa irin kamar tifofi nawa za su kawo ƙasa, tifofi nawa za su ƙawashi. Za ka ga wani ya rubuta rahoton cewa sun kawo tifa kalani da halin ba kala bani. Kaka akwai wani wani zai duba ga yanayin gaskiyan ka da yanayin yanda za a ɗauke ka. Shi dai rahoto dai yana da amfani saboda abubuwa ne wanda idan aka yi written document ne idan, idan ka rubuta shi za a zo a calculate ɗin shi irin ƙarshen wata aka aga a ce nawa aka kashe a ɓangaren wannan abin da kake rubuta ko, ko wannan ma a ce hmm store keeper aka ga shi ma yana rubuta rahoto. Ga gaya rubuta kayan da aka ɗauka an ɗauki kaza an ɗauki kaza. Idan mai gaskiya zai rubuta gaskiyan labari. In babu gaskiya, ba zai ƙaƙara ko ya rarrage saboda shi ma ɗan sassan wani abu da ya yi dai ɗan samu ya ɗan yi abubuwa de haka de. Ka san mutane dai sai a hankali. Wani zai yi gaskiya wani kuma ba zai yi gaskiya ba. Idan shi rahoto gaskiya yana da matuƙar amfani saboda shi ake gane gaskiyan abin da aka yi. A misali a ce an yi abu kaza an yi abu kaza an yi abu kaza an yi abu kaza ka ga shi a the owner of the company zai ɗan samu kwanciyar hankali da kuma natsuwa cewa ga abubuwan da suke wakana. Kaza zai tabbatar da inda kuɗansa suke zuwa kuma inda suke zuwa kuma daga ribar shi dai zai samu kome a rubuce. Kaga rahoto yana da amfani sosai. Sai kuma akwai rahotanni irin na irin ƴan ɓata gari haka idan kana so ka taimaki garinka. Idan kana so ka taimaki garinka akwai rahotanni da a ce ku irin civilian haka fara hula irin kuɗinga ba da rahoto saboda matsan lolin da yake faruwa. Ina ana kashe-kashe ko ana sare-sare ko ana sace-sace ko ana bita da ƙulli. Abubuwa dai da ya da dama dai kuma, eh kanku kanku kuma za ku iya ba da rahoton cewa a wuri kaza ana abu kaza a wuri kaza ana abu kaza saboda taimaken kanku da ɗan'uwanku kuma da ƴaƴanku. Idan mutum yana yin haka to zai taimaki kanshi da ɗan'uwanshi da ƴaƴansa. Mutum shi ya taimaka al'ummarsa. Ba tare da kowa abin da makamashi, kamashi kamashi yana abu.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Hmm, ina raba wurin da nake saboda a gane inda nake, kuma da yaya nake, kuma me nake yi, kuma wane ne ni, saboda a gano. Saboda in ba ka da gaskiya ne za ka dinga ɓoye-ɓoyen gurin da kake a yanar gizo ba tare da wani ya sani ba. Ko kana so ka yi mugunta ko kuma mutum yana so yayi wani abu. To ka ga irin wannan ba wani abu bane mai kyaw irin ɓata gari. Ka ga kaman irin 'yan yahoo haka za ka ga suna ɓoye kansu za su ce suna wuri kaza alhali basa wuri kaza. Za ka ga suna wuri kaza saboda suna so su yi wani abubuwa dai wanda za su cuci al'umma kuma za su cuci mutane duka dai gaba ɗaya. Da wanda ya ɗan duba ya ɗan sace, ma ƙuɗaɗenka kaga ya sa ka cikin wani yanayi ya mai da kai square zero. Idan mutum ya ce ya ɗauke maka irin kuɗaɗe ya irin, irin last card ɗinka ne haka mutum ya ɗan ɗauke maka ka ga ya mai da kai square zero. Ka ga ba daɗi gaskiya ba. Ansan location ɗin da kake, an san wuraren da kake ka ga ba wani abu bane haka. Amma yawanci wayansu za ka ga basa raba wurin da suke, basa raba wurin da suke a yanar gizo. Amma shi yanar gizo gaskiya yana da amfani sosai saboda ya taimake al'umma. Amma dai gaskiya sharrinsa ya fiya saboda shi wani za ka ga tanan yake samu yake wai su ɓarna yana fasadi wani kuma za ka ga tanan yake samu yake wai ayyuka ne wanda- De abba. A yanar gizo dai gaskiya yana da amfani sosai, sosai kwarai da aniya yana da amfani sosai da gaske. Amma wayansu za ka ga suna amfani da shi ne wurin wayan su abubuwan da basa da kyau, basu da kyau gaskiya kwarai da aniya. Amma idan wasu za ka ga suna yin abubuwa mai kyau ta dalilin shiga wani ma ya yi wani abin alkhairi yayi kuma wani kuma sai dai kawai yaita aikata, tsiya haka daj yana aikata abubuwa marasa kyau dai. To alhamdulillah.

Wani malami ka fi so? To, malaman kala kala ne. Akwai malamin fim, akwai malamin addinin Musulunci, akwai malamin boko, akwai malami na iskanci, akwai kun malami na fitsara, akwai kun malami na gasan dai-dayawa deh. Akwai malamin chemistry, akwai physics, akwai social studies akwai-- amma ni gaskiya malamin da na fi so malamin addinin Musulunci saboda shine yake koya mana addini wanda zai samu a kan hanya ta farki ta daidai. Wanda zai kai mu izuwa har gidan Aljannah, Aljannah. To kaga wannan ima aka ce mene ne? Addini ko mutum ya kamata ya zaɓo. Saboda gaskiya shine zai sa mutum a cikin ta farki mai kyau ba tare da wani abu ba. Amma ace malami dai da kake so dai gaskiya na fi so malamin addinin Musulunci. Amma wasu suna son malamin wanda kaman irin ɗan fim haka za ci, malam wa ne, malam fim ne, kaza kaza waye mutu waya tashi. Kaga ba wani burge ni yake. Dole mutane akan ta farkin daidai. Amma wanda malamin addinin Musulunci wanda yake da majalisi. Za'aga ya kafa majalisi, yana koyar da addinin Musulunci, yana koyar da abubuwa dai mai kyau haka gaskiya ba tare da cutuwa ba. Zai nuna muku daidai yadda ku za ku gyara duniyarku da lahira ku. Ba wai shi yana bukata a bashi wani abu bane ko wani kuɗi ko kuma wani abu har ya haka. Shi dai ko bukatanshi al'umma ta gyaru. To ka ga shi ne malamin gaskiya da gaskiya wanda za a so tsakani da Allah. Amma irin malaman boko waɗansu kawai suna koya wa mutanen da za su yi ta'addanci. Wani lokacin suna yin abubuwa dai mara sa kyau dai haka ne. To, mu addinin Musulunci dai ya riga ya tantance mana irin malamin da zamu so ba wai ko wani karabici bane zamu ɗauka mu ce muna so. Ka ga shi gaskiya malami yana da matuƙar amfani. Idan ka duba malami gaskiya, eh, Alhamdulillah. Idan ka ɗauko malamin addinin Musulunci ka ɗora shi a mizani ka ɗaurar, ka ɗauko duka sauran ka ɗora su, daga dukka ba su kai amfanin shi ba. Saboda shi amfani yake da shi duniya da lahira. Sai kuma iya duniyyar ce kawai. To kuma al-duniya mata'a duniya ƙaramar lokaci ne. Zaka mutu kaje lahira. Wal akhiratu khairu wa abwa. Haka Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce. To, amma gaskiya na fi son malamin addinin Musulunci. Malamin addinin Musulunci shine nake so shi sosai saboda shi ne yake koya mana karatun addini na tauhidi, mu kafaɗai ta Allah, mu san Allah. Waye Allah? Waye bawon Allah? Kar ka dinga gwamin Allah da bawansa Innahu la sharika lah. Ba wani kwatanci, ba wani gwaji ji ne a tsakanin Allah da bawansa. Allah Allah ne, bawa bawa ne. Sai dai akwai ko wanne yafi daraja. Ko wanda yafi kowanne matsayi ko kuwa kuma kowa da matsayinsa. Yanayin soran Allahn ka, yanayin matsayin ka wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba kowane abu bane amma malamin addinin Musulunci shine na fi so. Amma wani zai gaji ya ce ya fi son malamin social studies. Wani zaka ji ya ce ya fi son malamin physics. Wani zaka ji ya ce English. Wani zaka ji ya ce ya fi son malamin agriculture. To, da sauran su dai gasan dai abubuwa dai deyawa de Wani zakaji yace ya fi son malamin, malamin kaza, wani malami kaza, wani malami kaza. To, Alhamdulillah ko wane dai irin zaɓanshi shi dai yake so. Amma ba kowa bane yake son abun, abun da kai ka ke so. Kowa da irin abin da yake so. Wani zaka ji ya ce ina son wance, wani yana, wani yana son wani, wani yake son wani, ina son wani, ina son wani, ina son wani. To gasun dai Alhamdulillah.

Wane launi kake fi so? Honestly I like green that I said earlier. I like green very much. I love it. Ina son koren ganye sosai kwarai da aniya. Saboda shi koren ganye yana ƙara ƙarfin ido, yana ƙara kyawun wuri haka za ka ga wuri look very flow. Za ka ce ƙanan ganye yana da kyau, yana da matuƙar kyau sosai. Yana da kyau kwarai da aniya. Ko da aci, ko naka ci. Idan, idan, idan ka yi shuka kana so ka ga wurin yayi kore shattaf yayi kyau haka. Idan ya bada kalan ganye za ka ga wurin look beautiful. Wallahi za ka ce oh I love it. Wannan mai gonan yayi ƙoƙari. Ka ga ganyen nan yayi kore shattaf yayi kyawun gani wurin. Da ga wurin albaraka ya sauka. To launin da na fi so shi ne. Ina son green. I love it very well. I love it. Gaskiya ina matuƙar son shi green ɗin. To, idan ku garden nema kake da shi, wani ƴar gonarka wanda ka ke ɗan huta wa. Za ka mutum ya shuka carpet grass. Kasan carpet grass the color of carpet grass is green. Za ka ga wurin look beautiful. Za ka ga wurin ita ina son shi ga irin itace an sassa itace haka za ka ga kyau. Ga shinfadan ka ka ci kana ɗan sati ɗin ka wanda yana ɗan kore muku kewa. Za ka ga wuri ne yana da kyau sosai. Alhamdulillah. Haka yana da kyan gani. Masha Allah. Eh gaskiya launin green I love it. I love it and I said earlier. I said earlier I love green. Gaskiya green yana da kyau sosai kwarai da aniya. Shi green ina son shi sosai saboda ko aljannama ita kore, kore, kore ne. Duka za ka ga to kore yana da kyau saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin aljannama ya sa kore sosai. Duniyama idan damuna ta shiga yace albarka yana sauka daga samane. Idan ya sauka a ƙasa ƙasa za ta fito da abubuwan da ta birne. To idan ta fito da su me suke bada kala, me suke bada green. Ya. Za ka san bada green sai dai sauran flowowi dayawa ne za ka biya bada yellow, red wani brown wani sky blue. Something like that. Gaskinen dai dayawa, dayawa sosai. Eh dai ina son green. I love green that I said as I said earlier I love it. Ni ina son green sosai. Alhamdulillah. Masha Allah. Ina son green matuƙar sososa san ƙwarin gaske da aniya.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum saboda turare wani abu ne wanda yake da kyau sosai. Yana jan hankalin mutane, yana jan hankalin mata ma. Turare gaskiya yana da amfani sosai ko da annabin mu, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam shi ma ya umurci namiji da ya dinga sa turare saboda turare yana daga cikin abun da yake sa mace ma ta ji tana son ka, tana kuma gaskiya shi turare yana da amfani sosai ƙwarai da aniya. I love perfume, ina son turare sosai madara da na ruwa da na spray da na wanda dangwalawa za a yi a dan shafa a jiki. I love them all. Gaskiya turare yana da amfani sosai ƙwarai da aniya. Yawancin mutane zaka ga suna son turare amma akwai wani zaka ga shi ba ma ruwanshi da turare to wannan shi ne zaɓin shi ne wannan ba wai abun nan bane. Zaɓin shi ne wannan. Yauwa ina son turare sosai ƙwarai da aniya. Ina son turare sosai. Sai dai shi turare gaskiya yana da matuƙar amfani a jikin mutum. Yana da amfani sosai ƙwarai da aniya. Zaka ga shi turare Alhamdulillah yawancin mutane zaka ga suna son turare sosai ƙwarai da aniya. Ni ma ina son turare. I love it. I love it so much. Honestly I love it. Sai dai gaskiya waɗansu su zaka ga ba sa son turare. Musamman mata masu ciki wani zaka ga ka sa turare. Zaka ga wai no no no no I don't like it, I don't like it, I don't like it, suce wai for me i don't like it bana son yi bana so dan Allah ka ɗan yi nisa dani don allah bana son wannan ƙamshin turaren yana sani ammai ko yana sani menene, yana sa menene, yana sa menene. Ya danganta da shi dai wanda ya sa turaren da kuma wanda yake jin ƙanshin turaren za kaga wancen ya ce ba ya son wannan ƙanshin turaren toh gaga it depends. Kowane mutum da yanayin kalan sa, da yanayin irin sa. Amma dai mata masu ciki ciki sun cika experiencing ɗin irin abubuwa irin wannan saboda something new enter their body. Wani abu sabo ya shiga cikin jikinsu to za su dinga wani yanayin ɗabi'a haka wanda irin kamar something new dai za kagani haka. Ina son wannan kalan ƙanshi, wannan kalan ƙanshin sabulu neh, wani ƙanshin sultan su, ƙanshi mangrove. Ya danganta dai da yanayin wani kalan ƙanshi shi wancan ɗin yake.

Wane irin nama kake fi so? To, Alhamdulillah, irin naman da na fi so shine ina son naman akuya, batinja kenan. Gidaris garden in English. Ina son naman rago shine ram in English. Ina son naman shanu shine cow in English. Both of them camel I love them. Ina son naman kifi duka ina so but akwai wanda nafi so a ciki. Wanda nafi so shine ina son naman rago. I love it. I love naman rago very well saboda. Yana daga cikin halattatun naman da Allahu subhanahu wa ta'ala ya halattan mana cewa mu mu ci. Musulmai kenan. Amma anything irin su abubuwan da is prohibited to a Muslim to eat it. Yawwa bai wajibta ba amma kaga akuya, shanu, rago, raƙumi, kifi da duk abun da ke cikin ruwa yana rayuwa cikin ruwa halal ne shi musulmi ya ci. To, masha Allah. Sai dai abubuwa dai gaskiya suna nan iri-iri da yawa. Wani zaka ga shi ina son naman raƙumi ne, wani ina son naman kaza, wani ina son naman tulu-tulu, wani ina son naman ga su nan dai namomi da yawa amma dai nafi son naman raƙumi. Farin nama kuma ina son naman kaza, ina son naman kifi. I love it all. Ina son su sosai da aniya. Eh dai gaskiya shi naman kifi yana da amfani sosai. Yana da amfani sosai ba wai abubuwa bane suka. Abun nan yana ƙara jini, yana abun nan, shi naman rago yana ƙara gyara jikin mutum sosai da gaske. Yana ƙara kaifin ƙwaƙwalwa. Za a ga ma wani lokacin an ce ana cin naman, naman shanu, nama ace aka na ce ka ci naman rago ko kuma naman akuya sai kifi wani ya ce ya bar kaza ya bar ya ci kifi kawai. Eh daga mutane kala-kala ne haka zaka ga wanƴajsu suna cin namomi haka ba tare da wani abu ba. Eh Bestie assalamualaikum warahmatullah. Haka ne eh waƴansu zaka ga suna cin nama ba tare da sun abun nan ba. Eh dai shi naman kala-kala ne ya kamata kowanne ya san irin naman da zai ci. Kada ka je ka ci, ka ci naman da zai zama haram a gare ka.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da smartphone Tecno Mobile Smart Ten Plus, yes. Ina amfani da ita ne yanzu. Sai dai gaskiya wayar tana da daɗi sosai. A dai mu irin talakawa ƙasa ƙasa haka, muna jin daɗin ta sosai. Tabota tana riƙe caji. It has six thousand mAh power broad tray. Eh, tana da six thousand battery ƙarfin ta megawatt six thousand. Haka tana da ƙarfin battery sosai. Alhamdulillah muna jin daɗin ta. Wani lokacin ma ya fi five open data. Idan sun data yana jin caji sosai. Zaku san daga sun buɗe, za su rufe. Amma idan na buɗe ba, sai naga dama zan rufe ba wai don battery yana tafiya shaf shaf ba haka. Ni ba haka bane, zagaya mintuna yana taɗan lalba battery shi. Ni ba naka. Sai dai shi battery yana da kyau gaskiya wannan waya. I love it very well. Ba ta da wani kuɗi sosai cen. Bata wuce irin ace forty dollar ba. Kuɗin take nan bata wuce wannan adadin ba. Forty dollar haka in ma wannan bata wuce wannan adadin ba. Amma dai eh gaskiya tana da amfani sosai ƙwarai daniya. Yaga, na zaza ma ce fifty dollar. Iya kuɗin take nan Nigeria ma ne. Nigeria currency that is one thirty or one twenty five. It depends the shagon da kaji kake so ka siya. Idan eh kaji shagon za ka siya, sai yanayin pricing inda ka yi, yanayin kuma accepting ɗin da sukayi na priced inda ka yi. If idan sun ji za su iya siyar ma labas, ba wani abu. Za su siyar ma ne kawai Alhamdulillah. Sai dai ita wayan gaskiya tana da ba wani irin orange ba ko wane yana da effect ɗin shi na da rashin effect ɗin shi. Eh.

Wane irin yanayi kake fi so? Hmm, Alhamdulillah. Ala naa matihi tatimu saliha "ina son yanayin conducive, yanayi the very interaction very agentively. Ina son theory gaskiya, ba sanyi ba, ba zafi ba. I don't like zafi kuma I don't like sanyi. Ba na son sanyi zalla, ba na son zafi zalla. Ina son join it together zaman in the middle way. Saboda ya ba ni yanayi, idan zafi ya cika yana takura mun, idan sanyi ya cika yana takura mun. To ina son irin kamar lokacin bazara haka, ba sanyi ba, akwai iska, akwai ɗan zafi zafi haka. Yauwa ya fi daɗi a lokacin. Yanayin yana da daɗi sosai ba yanayin da mutum zai cutu bane ko kuma zai yi wani yanayi. Idan zafi ya yawa yana cutar da ni, idan sanyi yayi yawa ma ya na cutar da ni. Sai dai irin kowane mutum da irin yanayin shi da yake so. Wani zaka ji ya ce da sanyi gwara zafi, wani kuma zaka ji ya ce da zafi gwara sanyi. To it depends shi mutum ɗin ya yake kuma yanayin jinin shi yanayin, irin temperature jikinsa yake so. Wani coldness jikinsa yake so. To kaga mu dai muna daga cikin absolutely I'm local tunani Kaduna. Kuma muna Kaduna ne mu yanayin, yanayin, yanayin garin mu yana da, yana ansan both sides. Idan sanyi ne ba a yi shi irin yi tsanani sosai can ya cutar da mutum. Idan zafi yana yin shi moderate ba a yi shi yayi, ya cutar da mutum sosai. Sai dai shi yanayin Kaduna Alhamdulillah muna jin daɗin shi sosai. Ni dai ina son yanayin da ba zafi ba, ba sanyi ba. Yauwa yanayin yana burge ni, yana, ina jin daɗi sosai kwarai da aniya ba na abubuwa haka amma ina son shi sosai kwarai da aniya Alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai ba tare da wani abu ya takura ni ba. Ya abu na, idan ina da kuɗi haka, ina da opportunity ina iya insa AC a honestly im married.